Kace inson ɗaukar hoto banason ɗaukar hoto amma ni ba mutum ba hoto hoto kullum ba inna ɗauka hoto yau to sai in ɗauka hoto shekarar kamar wani shekara ɗaukar hoto mutane huto ba, da.

Lahi da gaskiya wannan tambaya ko ban ganshi, ban gan, ban gan, ban taɓa gan tambayan nan ba. Ko na riga ma bansan abun kamat kina faɗa. Kaceiina harsashin lokacin bacci? To, me yil harsashin? Ina bacci, na bacci mana. Ni me zan harsashe a jikin bacci fa? Haba bana yi haka. Ni kuma ba na shan giya. Giya maka magena. Ba na shan giya. Ma ba na son, ba na son wannan kace.

Kaci ina iya jefa dutse nisa. Nayi nayi ko wani lokacin nida abokinawa. Mun je mun je mun je kalma hamsin. Mun je mun duka a dutse mun fara jifa. Muna kalla wanne da dogon hannu wanne da iya jifa dutse. Ko wani nisa muke muke jifa ya jifa. Yauwa ni kuma na jifa da yawa amma bai kai wannan dutse wannan jifa wannan nisa dai yawa fa. To abu nace na iya jifa nisa nisa dutse nisa.

Aji ina son kallon wata da dare. To, ya zan kawai in shian fara kallon guduwa na wata, haddaka. To ina son akwai wani lokacin ina so akwai wani lokacin zan kalla, akwai wani lokacin zan siya tasa zan kalla amma akwai wani lokacin bana so. Na fara gajiya da yawa. Sun bashi akan jin da jin bacika. Amma kallon wata nayi amma ba kullum ba. Akwai lokacin zan yi akwai lokacin bazan yi ba.

Kace wata ne kayan aiki na amfani da su. To, koyo ni, koyo ni, mai sunan shi kayan aiki ina amfani da laptop, da kwamfuta, da biro, da takadda, da opis pin, da tebur, duka abubuwan amfani da shi. In ka fara aiki a cikin ofis kuwa ina, sai kai amfani da wani wani abu. Dukansu sai ka yi amfani da su.